Gaskiya murya ta ba ta da ƙarfi, tana da ƙarfi. Murya ta tsaka-tsaki ne, ba zan ce tana da ƙarfi ba zan ce ba ta da ƙarfi ba. Amma dai tana da ƙarfi dai, murya na sosai ba sosai ba gaskiya. Dan banda murya mai ƙarfi gaskiya wallahi.

Bokitin da muke da shi a gidanmu bokiti guda gomane muke da shi a gidanmu. Bokiti guda goma muke amfani da shi. Akwai bokitin wanka, akwai bokitin ɗebo ruwa, akwai bokitin ruwa mai kyau. Ko wani dai bokiti dai akwai amfanin da yakeyi a gidan namu.

Launin jakar mu ta kuɗi kala kala ne, akwai baƙi, akwai fari, akwai ja, akwai kore. Kowane launin jakar kuɗin mu ne kuma bawacce ana amfani da shi. Kowa da yanayin kalan da ya zaɓa yake son amfani da shi. Amma ɗaurin ana da ja, muna da kore, muna da ruwan ƙasa da sauransu.